Kana karatu kafin ka kwana? Ina karatu kafin in kwana saboda gaskiya ina irin hadda haka ɓangaren karatu, ina hadda kuma ina bibiye irin wuraren da ban iya ba. Irin gasu na dai da sauransu, kuma karatun jarida ko karatun English maths social study da Kur'ani da Hadithi da Risala da abubuwa dai gasu nan dai da dama wanda nake karantawa. Sannan gaskiya karatu kafin ka kwanta yana da matuƙar amfani sosai saboda idan aka kwanta kayi karatu idan ka tashi da safe, za ka tai ta abin da ka karanta ba tare da ka manta ba. Kuma karatu gaskiya kafin ka kwanta yana da matuƙar amfani saboda yana ƙara kaifin hada kuma yana ƙara kaifin abubuwa dai ba za ka iya kwanta ba. Kana irin mafarke mafarke ma ko kayan fargin ma wani lokaci za a ga mutum yayi mafarki ne yana karatun kafin ya kwanta. Haka e haka ne. To gaskiya karatu dai kafin ka kwana yana da amfani sosai musamman ga ɗaliban ilimi. E gaskiya suna yana musu amfani sosai musamman wanda suke yin hadda da wanda suke yin tilawa da ɗalibai wanda suke ma fuskantar jarabawa da ko wanda suke fuskantar dai abubuwa dai gasu nan dai gaskiya. Idan ka tsaya ka karanta shi, eh Alhamdulillah za ka ji e lalle cewa ya yi yadda ya kamata ba tare da ka manta da abubuwan da kake yi ba. Gaskiya karatu kafin ka kwana e gaskiya yana da amfani sosai, yana da matuƙar amfani kuma yana ƙara kaifin hada kuma yana ƙara, yana ƙarasa mutum ya dinga cin jarabawa zuwa irinsu abubuwa dai gasu na daj da dama da daman gaske. Karatu dai gaskiya kamata e mutum ya san e irin cewa abin da zai dinga karantawa saboda cewa shi karatu kafin ka kwana yana da amfani sosai ga ɗaliban hadda, ɗaliban tahfis. Ya danganta dai da irin dai wanne fanni ma dai kake karantawa. Idan kana karanta fannin kaza, e wara za ka manta ne na karatu kafin ya kwanta saboda ko ɓangaren jarabawan shi ko ɓangaren wani abu dai abubuwa dai da dama dai gasu nan dai dama wanda ya kamata dai mutum dai ya dinga yin karatun dai kafin ya kwanta. Saboda karatu kafin ka kwanta yana da matuƙar amfani soson gaske sosai ƙwarai da aniya gaskiya yana da matuƙar amfani.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara amma ba kowane madara nake sha ba. Shi dai shan madara dai yana da amfani kuma yana da rashin amfanin shi. Akwai wanda zaka ga suna shan madaran waƴansu kuma zaka ga basa sha. Idan ka sha wani da ya sha madara sosai zaka ga yana da rikirkita mai ciki, wani kuma zaka ga yana yin abubuwa da haka dai da dama dai ba wai cewa shan madara. Don shan madara gaskiya yana ƙara lafiya. Waƴansu idan sukai shaye shaye zakaga an basu madara haka dai sun sha, sai ya masu amfani, sai kaudar masu da mayen da suke ciki ba tare da ya cutar da su ba. Eh, shan madara gaskiya ana sa sha haka nan da gari, ana shan na ruwa, ana shan shi a shayi. Wani zaka ga ma bai son shi a shayi. Wani zaka ga kawai ya fi son kawai a sa mai a wani wuri. Wani zaka ga an sa mai a fura. Eh, madara ne haka gaskiya. Wani kuma zaka ga an samu a nono. Waƴansu dai haka nan dai gadai abubuwa dai da dama dai za ka ga ɓangaren madara yana ba da. Kuma shan madara eh gaskiya yana da amfani ƙwarai da aniya yana da amfani ƙwarangaske saboda shi shan madaran yana da amfani sosai. Yana da amfanin shi a jiki komai da komai Alhamdulillah. Idan ka sha madara wani lokaci za ka ji kana cikin annashuwa, wani zaka ji yana mai daɗi haka ya shiga wani cikin yanayi na daɗi. Wani idan ya sha zaka ga yana cin daɗin shi sosai. Wani zaka ga yana shan milky, wani x-ache, wani gasu nan crown. Ga sunan dai da dama su cremella, milky duk sunayen madarori ne waƴannan. Ga sunan kala kala kowanne dai yanayin ɗanɗanonsa. Wancan yana ɗanɗano kaza, wannan yana ɗanɗano iri kaza, wannan yana ɗanɗano iri kaza.